Muna yin aiki tare da kungiya domin aiki tare da kungiya abu ne mai kyau. Kungiya takan taimaka maku, da ka shiga wani hali in dai har zaka kasance zakayi biyayya ga kungiya. Aiki da kungiya abu ne mai kyau, shi ya sa na zaɓi aiki tare da kungiya saboda ta taimaka min ko ta dafa min.

Ni kowace rana ina zuwa kasuwa ba ranar da ba na zuwa kasuwa. Ban taɓa cire wata rana, ba wadda za a ce yau za ta zo ba zan je kasuwa ba. Indai kaka ban je kasuwa ba, to bani da lafiya ne ko kuma irin idan watan azumi ya kama to tabbas nakan tafi hutun wurin aiki, sai kuma ranar sallah mu dawo. Hmm kowace rana ina zuwa kasuwa, saboda ina ba kasuwa ta muhimmanci sosai sosai. Saboda ita kasuwa ita ce ɗan adam, sana'a ma kan ce gaba ƙi dai tashi ita ce ɗan adam. Du wanda bai da sana'a to gaskiya, dai dinga samun matsalar arayuwan shi. Shi yasa na mutunta kasuwa ta. Kullun nake fita kasuwa, indai ka ga ban fita kasuwa sai dai wata babbar matsala ta same ni, amma ba wata rana da na ware wadda za a ce ta ce ta zuwa kasuwa ta na ranar kuma bata zuwa kasuwa.

Ina kallon madubi sau ɗaya. Sau ɗaya nake kallon madubi. Musamman lokacin da nayi wanka, na sa kaya, na ɗauki hula na sa, nakan duba madubi ne domin in gani shin yaya kayan nan da na sasu wai toh shin ne ke wa Toh in ba zai mun kyau ba in tahi in canza in kwaso mai kyau toh balle ma haka ake so. In short in ba dai ina duba maddubi sau daya a rana. Na mudin dai yaya tufafin dana saa sun yi kyau ko basu yi kyau ba.

Eh mana! Ina cin citta a abinci saboda citta abinci magani ne takam kawa, takan magance sanyi. Maganin sanyi ce sosai, sosai. Kuma tana da amfani a jikin ɗan adam. Citta takan hana wasu cututtuka su yaɗa jikinka. Ta kan magance ma cututtuka ina dai amfani da citta ina cin citta.

Umm, ba abin na bana siya daga kasuwa. Wake yawanci kayakin da nake amfani dasu a gida na ko kayan da nake sarrafawa a gida na, tashi nake inje kasuwa in siyo. Domin kayan kasuwa yafi inganci. Eh kayan kasuwa zaka zaɓi wanda kake so ka siya. Tabbas haka ne ina amfani da kayan kasuwa kuma duk abinda nake so kasuwa nake so inje in siyo. Domin ai man amfani dashi ko a sarrafa mashi a gida na.

Ta ai kai, kai, kai, kai, kai, kai. Ranar biyan albashi ai kamar ranar sallah ce a gareni. Rana ce da nake jin daɗi. Rana ce da nake murna. Rana ce da nake fata fantamawa. In ci abin da nake so, in sha abin da nake so, in faranta wa na kusa da ni. Domin rana ce, ranar da za a biya ni gumi na, za a biya ni haƙƙina. Gaskiya ne, ranar albashi rana ce mai daraja mai ƙima a wajena. Rana farin ciki ce da zumuɗi da jin daɗi. Ina mutunta ranar biya na albashi.

Aha gaskiya na fi son shayi. Na fi amfani da shayi saboda musamman na tashi da safe, nakan sha shayi domin ya warware mun yayan hanji na. Kafin rana ta ɗan ɗaga in sama abunda zansa a cikina sannan haka ka zali ka daddare, nakan sha ruwan shayi domin shi ma ya ɗan ƙara taimaka mun wurin ƙarfafaman jikina. Amma ni gaskiya ba na shan kofi. Na fi son shayi. Eh na shan shayi sosai, sosai, sosai, sosai ina shan shayi. Dan kullum da safe in na tashi, best abinci na na farko shine shayi. In samu shayi, emti ba madara ba, ba bombita ba komai, in sha. Amma nakan ɗan haɗa da biredi.

Abin sha da na fi so, gaskiya suna da yawa abin sha da na fi so. Ina son shan ruwa sosai, sosai saboda ruwa yana amfani jikin ɗan adam sosai, sosai. Hundred percent ruwa yana da amfani a jikin ɗan adam. Idan kuma na buƙaci nakan sha lemo amma bana shan lemo mai gas. Ina shan lemo ne wanda yake da 'ya'yan itaciya a ciki. Lemo mai 'ya'yan itaciya shi nake sha, sai ruwa. Kayan sha dai guda biyun nan ina son su sosai, sosai. Ina son shan lemo, ina son shan ruwa domin ruwa yana da alfanu a cikin ɗan adam sosai, sosai. Shi kuma ruwa, shi kuma lemo nakan ji daɗin sa sosai idan ina sha musamman idan ina cin abinci. Nakan ji daɗi idan akwai lemo a kusa da.

Kai, ae mana? Ina iya hawan keke domin hawa keke kakan motsa jikinka, yana ƙara wa jiki lafiya kamar kana exercise da jikinka ne, kamar kana motsa jikinka ne. Hawa keke yana da amfani. Yanada ƙyau ka dinga hawa keke, soboda hawa keke zaisa kowace gaɓa ta jikinka ta motsa ko'ina da ko'ina. Yana motsawa kuma yakan rage siga da hawan jini. Hawa keke abu ne mai kyau. Ina hawa keke.

Nakan yi magana da abokan ciniki, abokan kasuwanci na cikin nitsuwa da kwanciyar hankali da girmamawa da mutuntawa. Saboda shi ɗan adam ko ina yake ya kauso ka mutunta shi ka darata shi. Kuma musamman wanda dai ya zo ya seya abunka ko kayi ciniki tare da shi, ya zama dole ka mutunta shi ka girmama shi. Ka kasance mai ladabi da biyayya a tare da shi, domin bunkasa kasuwancin ka domin ci gaba da kasuwanci tare da shi domin shi ma zai ji daɗi. Ya kasance ya zo ya seyi kaya wurin ka cikin mutuntawa ka mutunta shi ka faranta ma rai ka karamta shi.

Gaskiya waya ta ban san adadin da nake amfani da ita ba. Ko da yaushe, ko da yaushe idan bana wani aiki kuma waya ta akwai caji musamman ma akwai data, zatakasa ce tana nuna ina amfani da ita. Ko kuma duk lokacin da na so in yi kira nakan yi kira da ita ko kuma duk lokacin da aka kira ni, nakan bi kiran nan daga ruhun in ji wanene yake kira na. Nakan hau shafuka, in hau intanet in duba labaran duniya, in duba abubuwan da duniya cike cike. Bani da wani lokaci da zance ga lokacin da nake taba waya ko kuma sau nawa nake taba wayata. Ko da yaushe nakan yi amfani da wayata duk lokacin da na ga dama kuma na so ina amfani da wayata domin ita ke taya ni fira, shi yasa nake yawan amfani da ita kuma bani da lokacin da zance ina amfani da ita.